Ina ajiye kuɗi a banki. Sanan, kuma ina ajewa a gida, ban cika ajiye kuɗi ba saboda ban cika samu manyan kuɗi ba, bana aikin.

Eh to, mu dai cikin gida damu da yaranmu mu goma shabiyu muke saboda inda dangi dangi dangi suna cen daban daban.

Na fi son kayan da ake gado da wardrobe. Gado da wardrobe, cikin ɗakin sai irin jinsin drawer.

Eh sosai, basu da daɗi ƙwari shi ya sa ba na son so, ba na son ƙwari saboda ba su da daɗi, akwai da yawa ma su cizo, kamar akwai masu ƙazanta kamar irin su.